Am, ina kunna tsaron batiri musamman a wayana a lokacin da caji na ya ƙare. Am, ina amfani da ts- kunna tsaron batiri saboda, ah, in ɗan yi manejin na caji na da ya rage a cikin waya da kuma ina yin haka da saboda ingancin rayuwar batiri.

Am, ina amfani da tsintsiyan, uh, shiyawa wajen share ɗakina. Uh, wani lokaci ina amfani da tsintsiyan kwaka, kwaka wajen, uh, share ɗakina. Wannan shine irin nau'in tsintsiyan da muke amfani da su ana wajen share ɗaki ko kuma share gida ko kuma wani muhalli daban.

Ina jin tsoron kwari saboda wurinda akwai kwari babu daɗin zama. Wurinna iya kasancewa wuri mai ƙazanta sannan kuma zasu takurawa mutum a wurin da suke.

Am, ina son bikitin tufafi. A, a lokacin da duk na samu kuɗi ina sayan tufafi in ƙara a cikin kayana saboda in ƙarawa kayana yawa. Sannan kuma ina du lokacin da na samu dama in sayi tufafi mai yawa saboda a ƙarama mutum kima.

Bana tauna goro, bana cin su ma gabaɗaya, amma a wurin mu tsoffi suna tauna goro suna cin goro. Yana ɗaya daga cikin abun da suke so. Sannan kuma in za ayi aure ko ana biki ana wani abu ana siyan goro. Amma mafi yawanci mutanen da suke fi cin goro da tauna shi, tsoffi suke fi, tsoffi musamman ma mata da maza ne.

Ahm, bana cikin mutumin da yake so wuraren hayaniya, saboda wuraren hayaniya su akwai tashin hankali a wuraren. A, na fi so wuri mai natsuwa wanda babu hayaniya a wurin, ya fi, ya fi min akan wuri mai hayaniya. Sikani bana son wuri mai hayaniya saboda tashin hankali ya da kuma rashin natsuwa a wurin.

Am ina amfani da intanet a lokuta da dama a rana. Ina amfani da intanet sosai babu, dare ba bu rana. Lokacin da na ke buƙatan aiki da intanet ina ɗaukan wayana in yi amfani da intanet. Ba na iya awa uku, huɗu, biyar haka ban taɓa intanet ba. Bai wuce tazaran awa ɗaya, awa biyu ba, dama dama lokacin da na yi bacci.

Am ina ajiye kuɗi ne a banki saboda tsaro. Ba na ajiye kuɗi na a ko'ina. Ina ɓoye kuɗi na, iyan na iya ajina, ajiye kuɗi na wuri wani wurin da ni kaɗai na sani, wuri mai tsaro saboda kiyaye shi kuɗin. A, kuɗi ba abun wasa ba ne, dole a ajiyesu a wuri na musamman saboda tsoron kada ɓarayi su zo su zace.

Abunda nake fara yi a lokacin da na farka, a ina addu'a kamar yadda addinin musulunci ya koya mana. Mutum yana farkawa yayi addu'a, bayan kuma addu'a, am ina karance-karance da kuma tafiya zuwa masallaci domin yin hatta.